Akwai abubuwan da muke yi domin kiyaye lafiya. Akwai motsa jiki. Motsa jiki yana ɗaya daga cikin gaskiya. Yana ba mu wannan sannan shan ruwa da yawa sannan kuma akwai mo eh, kamar haka dan jogging ko fitowa haka da rana. Ka zauna a cikin rana na ɗan tsawon wani lokaci.

A ba na shuka tsira-tsira a gida gaskiya, saboda inda muke yau gidan yaya akwai matsi a ciki. A na ware ɓangare kaman na lanbu ne ko wani abu idan mutum zai yi amma ba mu shuka wani kayan lambu a cikin gida.

A'a munfi yin aiki da cokali anan gaskiya saboda yanayin aiki ko wani abu cin abinci da cokali yana da tsabta sosai amma da hannu yafi alfanu amma muka samu bishiyu mu da cokali ɗin.

A'a, ba na shan magani saboda ba ni da wata larura ta shan maganin gaskiya. Alhamdulillah, Allah ya wadata ni da lafiya. Bana wannan shaye shayen magungunan. Akwai abubuwan da muke yinsa.

A'a, bana irin wannan ciye-ciye akan titi gaskiya, saboda bashi da amfani, bashi da amfani sosai mu anan gurin mu. Sai dai in ya takama dole mutum zai iya zaunawa yaci. Amma ya kaɗai single pakitan dai baya yiwuwa gaskiya baya zuwa. Dole sai dai an anzo ana ɗaukan ceti.

Eh, a'a ni dai zuwa yanzu gaskiya da mun yi abaya ama yanzu da sai ba ma haraba wasu ayyana. Mukanyi abubuwa da kan mu kawai ko kuma abu in ya kama dai akan yansa. Wannan ma wa ko mai da kamin muka finishi sai da wasu lokuta.